A gaskiya koko, koko wani abin sha ne da ake yi na wucin gadi. Wasu suna shan shi domin marmari, wasu suna shan shi a abinci, wasu kuma suna shan shi don abu ya motsa musu. Koko gaskiya yana da daɗi sosai kuma ana yin shi ne da gero. Akwai abubuwan da mutum ya kamata yayi kafin koko da farko in mutum ya shirya zai je kasuwa, zai je ya siyo gero, sannan ya dawo, sai ya wanke geron ya jiƙa, ya bar shi kamar kwana ɗaya haka. Geron ya tashi ya sotse ruwa kenan sanan mutum ya jefa yar cittan shi da kananfari sanan ya kai nika bayan an kai niƙa sai a zo a tace geron nan. Bayan an tace geron nan, to shi ke nan ka haɗa gasaranka, sannan ka sa ruwa a kan murhu ya tafasa a cikin tukunya. Bayan ruwan nan ya tafasa a cikin tukunya sai ka zuba ruwan nan a cikin gasaranka. Shi ke nan ka yi koko, sai ka sa siga. In kana son siga kaɗan, sai ka sa siga kaɗan. In kana son siga da yawa, sai ka sa siga da yawa. Sannan shi ke nan kokonka is ready sai ka sha. Kuma mutanen da suke son koko an fi shan shi a manyanta, wato iyaye mu mata sun fi son koko. Sannan kuma akwai kunu shi ma da ake yi, amma process ɗin shi kusan ɗaya ne da koko, amma shi ba koko ba ne. Sannan koko in mutum ya gama yana dan ƙara ruwa ya sha wato faraufarau kenan farau-farau tana kwantar da zuciya sosai. Sannan koko idan mutum ya sha ma in yana da damuwa zai ji ɗan zuciyarsa ta ɗan kwanta, damuwan ta yaye. Sannan kuma ana shan koko ne da safe, wato ana karyawa da shi kafin a ci abinci. Sannan kuma ana shan koko ne tare da ƙosai. Wato idan mutum zai karya, ya sha koko tare da ƙosai ko ya sha shi tare da ƙuli ƙuli. Sannan an fi shan koko a misalin kamar ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Sannan kuma duk wanda ya sha koko gaskiya zai dinga jin daɗi a cikin ranshi.

A gaskiya ni ina wanke tufafi sau biyar ko sau shida a wata. Saboda ni bana so ina tara kayan wanki. Saboda za ku dinga ganin wanda suke tara kayan wanki basa wanke tufafi a kan kari ana ɗaukan su da ƙazamai ne. Amman idan mutum yana yin wanki akai akai to ana anfi ɗaukan shi mai tsafta. Gaskiya ni bana barin kayan wanki na ya taru kafin inyi ina wanki ne akai akai saboda in dinga yin tsafta. Ba ma kayan wanki baƙaɗai, ha da takalma ma, har da takalma na ma duk ina wankewa. Da albabayoyi da jallabiyoyi. Atamfofuna ne kawai bana wankewa saboda an ce atamfofina sai da atampa, sai da sabulu. Kuma atampa sai da sabulu saboda idan mutum zai wanke atampa da omo atampan zai koɗe sosai. Shi ya sa na ke wanke atamfofi da sabulu sannan akwai ma sabulun da suke rage ma atampa ƙarfi. Sannan omo na kashe atampa sosai. Shi ya sa na fi so in wanke da sabulu ko kuma in kai wanki a wanke min da sabulu.